Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ni dai irin kyautar da na fi son bayarwa ita ce wadda take da ma'ana kuma take amfanar da wanda ake baiwa ba wai tsada kawai ba. Ga yadda nike kallon kyauta. Na farko kyauta mai amfani. Na fi son kyautar da mutum zai riƙe amfani da ita a kullum, kamar littafi, agogo, alƙalami mai kyau ko kayan aiki. Irin wannan kyauta tana sa duk lokacin da mutum yayi amfani da ita ya tuna da mai bayarwa. Abu na biyu, kyauta bisa buƙata. Idan na sa abin da mutum yake buƙata, zan bashi abin da zai taimaka masa kai tsaye. Misali, ɗalibi littafi ko kayan karatu, mai aiki kayan ofis, uwa ko kayan gida. Ta uku, kyauta mai motsa zuciya. Wani lokaci kyauta ba sai abu bane, saɓan gaisuwa, addu'a, taimako a lokaci mai wahala. Wannan nau'in kyauta tana taɓa zuciya sosai, tana nuna kulawa da ƙauna. Ta huɗu, kyauta bisa yanayi. Ina la'akari da bikin aure, ranar haihuwa, samun nasara ko lokacin jarabawa. Domin kyauta ta dace da lokaci. Ta biyar, ba tsada ba amma da zuciya. A ganina kyauta ba ta auna, ba ta auna da kuɗi. Ana auna ta da niyya da kulawa. Karamar kyauta mai kyau da zuciya ya iya shi babbar kyauta mara kulawa. Kammalawa a takaice ina son bayar da kyauta mai amfani, mai ma'ana kuma wadda ta dace da halin da mutum yake ciki. Abin da yafi muhimmanci shine farin tare da nuna kulawa.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ni dai ba na kasance mai rubuta rahoto ba ne, ko a kwamfuta kamar yadda sauran mutane suke yi. Amma dai ina ɗan da bayani akan yanda ake rubuta rahoto sannan kuma da yanda ake tsara shi da lokutan da mutane ke yin hakan. Shi mene ne rubuta rahoto? Rubuta rahoto yana nufin ƙirƙirar takarda ko takardu na aiki, bincike ko ayyukan yau da kullun da ke bayyana abin da aka yi, abubuwan da aka lura, sakamakon bincike, shawarwari ko matakan da za a ɗauka. Rahoto yana da muhimmanci saboda yana bayyana aiki da sakamako ga wasu mutane ko shugabanni. Sau nawa mutane ke rubuta rahoto? Mutane suna rubuta rahoto ya dogara da nau'in aiki ko yanayin aiki. A wurin aiki, wasu ma'aikata suna rubuta rahoto kullum. Misali, rahoton ayyuka na yau da kullum, ma'ana daily report. Wasu suna yin rahoton mako-mako ko wani wata, wasu ma'ana weekly or monthly report. Misali, ma'aikatan lafiya masu kula da ayyuka da manajojin ofis. A makaranta ko bincike, ɗalibai ko masu bincike suna rubuta rahoto kowane mako ko bayan kammala wani bincike. Hakanan akwai rahoton ƙarshe. Shi, shi ne ma'ana final report wanda ake rubuta wa a ƙarshen aiki. A kasuwanci, kamfanoni suna rubuta rahoton kuɗi ko ayyuka akwai lokuta na musamman. Misali, kowane wata, kowane kwata ma'ana kwatali ko shekara ma'ana yearly. Matakan rubuta rahoto. Ta farko, tattara bayanai. Duba duk abubuwan da suka faru da ko bayanan da ake buƙata. Na biyu, tsara tsarin rahoto. Gabatarwa, bayani ko sakamako, shawarwari da kammalawa. Ta uku, rubuta rahoto a rubuce. Yin amfani da lafazi mai sauƙi da tsari. Ta huɗu, bincike da gyara. Duba kurakurai, lafazi da bayanai. Ta biyar, gabatarwa ga masu karɓa. Turawa ko gabatarwa ga shugabanni, kwamitoci ko abokan aiki. Ta huɗu, dalilai yin rahoton a kai a kai. Sanin abin da ya faru yana nuna sakamakon ayyuka, bibiyar aiki da matsaloli. Yana taimakawa wajen gyara kuskure, gano abubuwan da suka dace, yana ƙarfafa inganci, tattaunawa da shugabanci. Rahoto yana ba da damar yin shawara. Shawarwari don rubuta rahoto cikin sauƙi. Rubuta rahoto nan danan bayan aiki domin bayanai su kasance sabo. Yi amfani da tsarin rubutu da aka saba. Rubuta ƙananan bayanai amma masu mahimmanci. Tabbatar da lafazi da nahawu. Kammalawa. A taƙaice, yawan rubuta rahoto ya dogara da nau'in aiki. A wasu wurare ana rubuta rahoto kullum, a wasu wurare a mako-mako ko wata-wata. Rubuta rahoto yana taimakawa wajen bibiya, wajen inganci da sauƙin fahimtar aikin da aka yi. Tsari da shirya bayanai kafin rubutu yana sa rahoto ya zama mai kyau da amfani.